Kana ci da cokali ko hannu? Nakan fi ci da cokali. Dalili kuwa shine, ci amfani da cokali yana sa mutum ya ci abinci cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Sannan kuma yakan kiyaye mutum daga wasu cututtuka da mutum zai dauka yayin cin abinci da hannu. Wannan shi ya sa nake cin abinci da hannuna. Ba wai haka kawai bane bana cin abinci da hannu.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? Muna tsarkake gidanmu aƙalla sau uku a kowane yini. Shi dai tsarkake gida abu ne mai kyau sosai, sannan kuma abu ne wanda yake tabbatarwa akwai tsabta a cikin gida. Muna tsarkaka gida a farko da safiya sai kuma na rana, sai kuma wani lokaci da yammaci kamin dare ya yi.